Eh kullum ina sanya safa amma sai dai ba ko da yaushe iri ɗaya ba. Misali a lokacin sanyi ina son safa masu kauri waɗanda suke rufe ƙafafuwana sosai domin kada suyi sanyi ko su kamu da mura. Safar da na fi so yawanci sune launin baƙi ko shuɗi saboda suna dacewa da yawancin takalmin da nake sakawa. Lokacin da zafi yayi yawa ko lokacin bazara ina amfani da safa masu laushi da ɗan ƙaramin kauri domin su ba su yi zafi da kuma bar ƙafafuna su numfasa. Ina ganin sanya safa yana taimakawa sosai wajen kiyaye lafiya musamman idan ka sanya takalma masu rufe ƙafa. Saboda idan ka tafi ba tare da safa ba ƙafafuna ka na iya yin gajiya da jin zafi ko kuma su yi ƙamshi marar daɗi saboda zufa. Haka kuma sanya safa yana taimakawa wajen kare fata da cizon ƙura da abubuwan da ke iya cutar da ƙafa. A wasu lokutan idan ina cikin gida kuma yanayi bai yi sanyi sosai ba zan iya cire safar domin jin daɗin jin ƙafafuna na a fili. Amma idan zan fita waje musamman lokacin sanyi ko lokacin da zan yi tafiya mai nisa ba zan iya tafiya ba tare da safar ba domin yana da matuƙar muhimmanci wajen jin daɗi da kariya. Bugu da ƙari safar tana taimakawa wajen rage gajiya da jin zafi a ƙafafu musamman idan kana yawan tafiya ko tsayawa a tsahon lokaci. Idan ba ka sanya safa ba takalmi na iya jawo nauyi a wasu wurare a ƙafa waɗanda zai iya haifar da jin zafi ko fashiwar fata. Saboda haka kula da sanya safa yana da matuƙar muhimmanci ga lafiya da jin daɗin ƙafafu. Ina da wasu nau'ikan safa da nake amfani da su daban daban misali safar wasanni idan ina motsa jiki ko wasanni, safa yau da kullum idan ina aiki ko tafiya a birni da safar gida masu laushi da jin daɗi. Duk da cewa sanya safa yana da muhimmanci ina ƙoƙarin zaɓar waɗanda suka dace da yanayin ko da nake ciki domin jin daɗin da kariya su kasance a matsayin mafi kyau. Wani lokacin kuma idan safar da na fi so sun lalace ina maye gurbinsu da sabbin safa domin tabbatar da cewa ƙafafuna suna cikin yanayi mai kyau. Sanya safa ba kawai al'ada ba ce amma wani ɓangare ne na kula da kai da jin daɗin rayuwa. Idan muka duba ƙwarewar safar a tarihi mutane sun yi amfani da safa tun zamanin da don kiyaye ƙafafuna daga sanyin ƙura da raunuka. Saboda haka sanya safa kullum yana da tushe mai kyau a tarihi da kuma lafiyar jiki. Duk da cewa wani na iya ganin sanya safa na yau da kullum kawai ni ina ɗaukar safa a matsayin muhimman ɓangare a rayuwa. Yana taimakawa wajen jin daɗi kariya da tsafta kuma ina ƙoƙarin kula da irin safa da nake amfani da su a kowane lokaci.

Eh ina iya dafa abinci. Idan aka tambaye ni wannan tambaya zan amsa cikin gaskiya cewa eh na iya dafa abinci. Wani abu ne da na koya a hankali a rayuwata kuma yanzu ya zama wani bangare na rayuwa, na rayuwar yau da kullum. Ba zan ce ni ƙwararren majirgi bane ba kamar, kamar masu girki na musamman ba amma ina iya dafa abinci mai daɗi, mai cike da ci-- mai cikaciki kuma mai tsab-- mai tsabta wanda ni da sauran mutane za mu iya ci, mu ji daɗi. Tun farko iya dafa abinci a gareni ya fara ne daga bukata. Akwai lokacin da ba kullum ake samun, samun wanda zai dafa maka abinci ba ko kuma ka ga ya dace ka dogara da kanka. A irin wannan lokacin ne na fara koyan abubuwa masu sauƙi kamar dafa shinkafa, tuwo, miya mai sauƙi ko soyayyen ƙwai. A farko koyan kuskure yana, yana faruwa. Wani lokaci gishiri, ya yi yawa, wani lokaci kuma abinci bai yi bai daidai ba amma duk waɗannan kuskuren sun zama darasin. Da lokaci ya ja na fara samun ƙwarewa. Na koyi yadda aka sarrafa wuta, yadda ake haɗa kayan yaji da yadda ake lura da lokaci da abinci zai nuna alamar ya nuna. Wani ilimi baya zuwa a rana ɗaya, yana zuwa ne ta hanyar gwaji, sauraro da kallo. Sau da yawa ina kallon yadda wasu suke dafa abinci, ina tambaya ko kuma ina karanta hanyoyin dafa abinci. Duk wannan ya taimaka min wajen ƙara fahimta. Ina ji da, ina jin daɗin dafa abinci saboda yana bani damar ƙirƙira. Koɗa girke girken gargajiya ne har yanzu akwai damar saka ɗan salo na kaina, sa, saka ɗan salo na kaina. Wani lokaci kuma zan sauya hanyar dafa shi kaɗan amma ina kiyaye ɗanɗano da mutuncin abinci. Wannan ƙir, wannan ƙirƙire kirkire tana sa dafa abinci ya zama ba kawai aiki ba har ma wani irin fasaha. Abinci da na fi dafa wa, wa sun haɗe da abinci gida da yau da kullum. Na iya dafa shinkafa iri iri, tuwo da miya kamar miyar kuka, miyar taushe ko miyar wake. Haka kuma ina iya soya naman kaza, ina iya soya nama kaza da ƙwai. Ina kuma yi, ina, ina kuma yin miya mai sauƙi da za a ci da su. Waɗannan ba abinci masu hala bane ba amma su ne irin abincin da ake ci kullum kuma iya dafa su da yau yana, na iya dafa su da kyau yana da matuƙar muhimmanci. Wannan abin da nake matuƙar kula da shi shine tsabta a lokacin tsabta lokacin dafa abinci. Ina ganin tsabta ita ce ginshiki na farko a girki. Wannan ƙir, wannan ƙirƙirar kirkiya tana sa dafa abinci ya zama ba koyaushe aiki ba har ma wani irin fasaha. Kafin in fara na kan tabbatar da cewa kayan aiki sun, suna da sun, kayan aikin sun tsabta, hannuna sun wanke kuma kayan abincin sun kasance masu kyau. Wannan ƙir, wannan ƙirƙirar kirkiya tana sa dafa abinci ya zama ba koyaushe aiki ba har ma wani irin fasaha. Akwai, akwai darari da zai shiga kicin in dafa wani abu domin huta daga tunani ko dama dafa abinci yana sa ni, yana, yana sa ni natsuwa domin yana buƙatar kulawa da hankali. Lokacin da nake duba tukunya ina motsa miya ko ina jin ƙamshin abinci yana tashi.